Kuma ka ga shi kwafi ya iya rera jaba. Yau wa? Nunes. Yau wa? Nunes ya iya kwafi. Abun koma so na mu. Wai Nunes na rasa wowa yake ƙara koyon wasu katika. A'a. Nunes a yi. Wannan halittar shice to Ai duka gidansu haka suke. Duka haka gidansu yake. Eh, shon. Akwai wani a walo wani. Wani? Wanda yake zuwa kallon mu? A'a ba shi ba wannan tigo wannan. Wanshi shi. Ba hakuri. Ba hakuri ne wannan. Zai sake yi basu biya sai muƙamai. Imam muƙa ta yake yi. A kan gofa, a kan gofa yara nawa ya karya hannun cinara. Sab- Gani ta. Allah. Toh wannan wata irin ƙwallace a ringa karya mutane. Gidan loyal da an karya mai allahn. Shon. Shon ne wallahi. Ga, ga, ga Ubale. Ubale ya je shi gadaka. A'a ba Ubale shi wannan ba. Shi wannan, ai bashi ba a walo ya karya mai. Wannan wannan ne, um Nunes ne ya buga shon. Ranan nan da, ranan nan ana wata ƙwallon wani shon da ya dinga nan. Ni tun da dama na san ɗan guga ba yi da fasaha. To amma kukuda aka za yi batsa. A'a ba haka ba. Ai akwai littattaf aikin fasaha za a yi ma. Dan yana yi aikin ƙarfi dai aikin ƙarfi za a yi. Kai! Shi shi ne aikin shi. Yayi ta zingi na ƙarfi shi a buga. To gudu ne fa Ubale zuwa fa. Yanzu ma yan goma gudun dai ba a yi kwace da na, na gudun na shi ma banaga. A'a. Yo gudun ma na ƙarya ne ba. Wa? Na ɗan guga. Yo bede be ma iya shiga kona ba. Kai. Inda ki ne yake. Inda ki ne yake ƙwara a takuke nan. A yi. Ƙaramar kwana. Ai iska. Ai karami ne shi. Anan yake ƙwaro su. Ka gani. Musamman wanda, musamman in ka yarda baka da step dayawa. Ki, ki, ki liyan yi. Da ya baka da step eight to three kona yayi shiga shiga. Kasan fa ita ƙwallafa akan kafet ba fahimtar kafet ɗin ne ba. Wallahi. Da ya baka da step eight to kwana kawai zai shiga. Ai baka taka kamu shi yayi shiga kona sai dai ka kwashe guda. Wallahi kuwa to kaga. Kuma corner eighteen ce. Ai kafet ne bala'i. Ko yaya aka ɗan wuce ƙaba. Yo kwana da kaifa an gama. Shiyasa nake jin daɗin wannan filin. Shi yasa fa nake jin daɗi a haɗa ni da su biyun. Wanda, wanda su biyu, duk wanda na zo cikin yi zai yi bakin gida. Duk wanda na zo zai yi bakin gida. To in na rufa su ɓaki aka, aka aika to rufa ya fita ya bar wancan ɗin. Ai shike nafa. Sai dai su ma Allah yayi su da gudu kawai ne. Amma inda zai fita? A wasan Ingilishi ta ma ba ka, ba ko wani passing da nasu ya fito wanda Allah ga yayi daga aikin nan. To bai kwantar da ƙafar da kyau ba. A'a ko wani mawundi wa Nunes don dai bata ɗauko ba. Eh Nunes ya yi, lokacin ya je kan ƙwallon da wuri. Tahau cin yoyon shi ta bi iya da yake ta gangare. Salam alaikum Engineer. Ko ƙarayi alhamra. Coachella ne? Coachella ne? Wa ne? Coachella? Wa ne? Coachella ne? O ina gajiya. Ba gajiya ya ƙokari? Allah alhamdulillah masha Allah. MashAllah. Za mu iya zuwa yanzu? Za mu iya zuwa yanzu? Wa ne ne ka ce mai me? Ba Imran ne ba ne? Imran ne. Yau wa? Gidan speaker za mu iya zuwa yanzu? Coachella ne? Wallahi, eh, yanzu dai ba na gidan ya ce manjo ya fito ban sani ba. Bari dai in koma gida. To, to. Ba ne Hussaini? Ba Hussaini ba. Coach Yellow na Musaawi. Oh Yellow ne? Eh. Ai can ya ce Yellow kuwa tuni. Ban ji wannan tuni ƙasa ba kyauta yau. Bana da gida yanzu. Yello. To, to. Shi dai wannan da kyanwuwa ne masa. Wallahi to kaji, amman tsalani da Allah. Liyan in bafe. To cikin 'yan wasana sai wannan. Ko wani yaro ne na ɗauko daga, daga Galaba. Ka sha shi yau? Kalaba? Mm. Ban san shi ba. Su biyu na ɗauko 'yan arnane. Da shi da Sunday wani number biyu ne da yake bugawa. Wanda suka zo nan? Eh, ka gane Sunday? Na ɗauka ka gane. Eh wanda yake ɗanɗana nan. Wanda kuma, wanda yake.